Eh, wajaen dasuke da sanyi da kuma daɗin zama wani lokacin irin yankunan dasuke da lambu kokuma gidan gona. Irin wa'anna wajajen sukan bada sanyi mai daɗi dakuma natsuwa ga kukan tsuntsaye. Ko wani aikin gare ka, ko wani abin ka ke so ka yi tunani mai kyau akan ji irin wannan wazan domin zama a wajen.

A Hausa ne muke kallo kullum a gidan TV na ƙasa. Da kuma akwai, eh, shirye-shirye da akeyi, kama daɗin kowa da sauran fina-finai da akeyi a gidan, ah, TV na Hausa.

Mu gaskiya bakin ranar haihuwa akan yi shi a yanki kusan kala biyu. Namiji uban jaririri yakan yi nasu na radda sunnan yaro a matsallachi bayan an limami ya mai addu'a an raɗa suna, zuwa safiya za'a zo a yanka aƙika. Abin da ake cewa aƙika za a yanka dabba tunkiya, tire, rago da sauran su. Daka nan kuma mata za su shiga bikinsu ma idan su su girka abinci a chi chi a yi wa mai jego barka. Sannan kuma idan da a abin da ya dace wanda za'a yi wa ita mai jego kamar na biki ko kiɗa za su shirya su zo suyi.

Eh akwai shawarar da na ɗauka da kuma ina kanta a wadda aiki kawai muke abiya mu daga baya aka bani shara meziya, hana ɗan kayayyakin da muke amfani da shi, masu bin ma'amudin gassiro kuwa ne. Na ɗauki shawara kuma daga baya sai na ji ga tasirin ta da mahimmanci ta wanda na ji daɗi sosai da wannan shawara ina alfahari da ita.

Farashin abubuwa sun canza sosai a rayuwar da muke ada da kuma wadda ake yanzu. Kamar farashin kayan masarufi wanda ya tashi gauron zabi lokaci guda daga yadda ake ada zuwa yanzu, wanda ada abin da zaka siya da shi yanzu sai ka ninka kuɗin sau uku ko sau huɗu. Wannan ba ƙaramar ba razana ba ce kuma abin yayi tasiri a kan al'umma, ya daɗa jefa al'umma su shiga mummunan talauci.

Eh gaskiya mu a yanayin yankin mu yakan canza misali kamar a dub bayan wata huɗu zuwa biyar zuwa shida. Misali a kan fara ana shiga yanayin nau'in damina tun daga a watan biyar a na mayu sannan sai a shiga watan june, ashiga watan july watan August, a shiga watan September, a shiga watan October. To dakan nan ruwa zai ja baya wata shida za ana wannan damina. Daka nan si yanayin sanyi kuma ya fara shiga wanda daka November, December, a January, a February har zuwa kusan a March za ai ta yanayin sanyi. Dakan nan kuma daga can a March, April sai a shiga yin zafi. Yake lokacin damina kuma dama ana ɗan yin zafin shi.

Babu wanda nake da marmarin in gani koda a cikin mafarki ne sama da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shi ne cika burina, cika haske, limamin sahabbai da annaba annabi Muhammad ɗan gatan Allah. Allah ya sama mu dace ya sadamu da shi ko da a cikin mafarki ne. Albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ɗan wake yana daga ɗaya daga cikin um abincin al'ada na Hausa sannan kuma abinci ne mai daɗi, mai ban sha'awa, ga wanda ya san shi, da wanda bai san shi ba. Sannan ana iyan, sa sarrafa shi nau'i daban-daban. Akan ci shi da man ƙuli, da yaji, da sauran hidimar da za a yi. Sannan a kan ci shi da manza. Wasu kan yi amfani da tsinke ma su ci, wasu da cokali, wasu kuma da hannu. Sannan wasu kan mai miya ma miyar gyada domin a ci shi da ita. Kuma kowanne dagaske nau'in aka sarrafa shi yakan yi daɗi sosai da sosai.

Eh gaskiya, na kan yi amfani da WhatsApp ji da dama, ta ɓangaren yanar gizo. Daga inda ya shafi a, Google Drive da Toolbox da, sauran SecureNote da sauraran, a rumbu na ajiye ma'adanai da kayayyaki na yanan gizo, ta yadda da lokacin da na buƙata zan nema kuma na samu.

Gaskiya yadda al'adun da fina-finan Hausa su ke yaɗuwa abu ne mai kyau kuma ya na ɗayatar da ni kuma ina farin ciki da haka. Domin ɗabbaka al'adun Hausa da kuma yarenta a duk duniya, a duk lungu da sako, ta yadda mu ma za'a daɗa sanin mu kuma za'a daɗa. Tabbatar da kasantuwar mu da kuma mu'amalantar mu daga kowane sashi na duniya.

Gaskiya ne, ɓa, ɗa, ɗa, da, ƴa. Wannan kalmomi ne wanda masu muhimmanci wanda suna da laƙabin yadda ake rubuta su da yadda ake furatta su. Didda a yawancin, ah, keyboard da muke amfani da su musamman na English babu su. Wanda zan yi farin cikin na ga ace an samar da su a rubuce ba. Sun dai wani keyboard a yanzu na musamman wanda da dare za ka iya downloading ɗinsa ko ka sa shi wanda zai ba ka wannan harofofi ba. Dole yayi rubutun Hausa idan ka zo kan wannan harafai. Dole sai dai ka yi ƴan dabaru ta yadda za ka sa kuma ka fuskanta. Dan wanda bai saba da Hausa sosai ba, ko bai san laƙabin Hausa ba, bazai iya ya karantasu da wannan furucin nasu da suke ba zai karanta ɓa a ba, zai karanta na ɗa a da, zai karanta ƙa a ka da kuma ƴa a ya. To muna farin cikin da kuma barnar so mu ga cewa an samar da abun rubutu mai ɗauke da wannan harafai.